Eh ina cimma manufar tallace-tallace da tallace-tallace da nake yi. Na ga abu yayi, na siya, don sai nakan iya tallatarwa 'yan uwa da abokai ko a social media ko a, ko ta hanyar baki da baki. Nakan, ina iya haka kuma ina cimma, cimma manufa na domin mutane su fahimta.

To takardun aiki dai ina ajiye su ne, na killace su da kyau insa su a fayal sabida tsaro kuma kar ya salwanta ko wani abu ya same shi. Ina dai ajiye shi gaskiya a guri mai kyau, kuma na kan ɓoye shi ma wasu lokuta sabida yara ko kuma wasu abu makamantan haka.

To, abun da yake sa ni dariya abubuwa da yawa ne, amma gaskiya ni wani lokacin ni mutum ne mai yawan yin dariya ko yanayi na ma yawanci na dariya ne, ina yawan yin dariya. Amma kuma abubuwan da yake sa ni dariya kamar barkwanci ko wasa ko saba makamancin haka suna sa ni dariya sosai sosai, ko kuma idan ina magana da wani aboki na arziki haka wanda kuke jin daɗin taɗi mai barkwanci to yana sa ni dariya sosai.

Eh toh, shan magani kullum ya danganta da rashin lafiya ne. Idan ina da lafiya, ba abin da zai sa in sha magani, ba na shan magani. Amma kuma idan ba ni da lafiya, aka rubuta mun maganonin likita, na sayo nakan sha su kullum, kullum har maganin ya ƙare. Amma ba wai ina shan shi kullum, kullum bane na tsawon rayuwa na. Ina sha ne a lokacin da ba ni da lafiya da kuma lokacin da likita ya ce in sha.

To, yanda nake, yake son zama ina son zama gaskiya wani lokaci ina son zama ni ɗaya, na samu shuru taɗan tunani na. Wani lokaci kuma ina son zama in yi taɗi, in yi raha, in yi wasa, a yi dariya yanda nake zama ke nan. Kuma haka na fi son zama amma na fi son wani lokaci in zauna, in yi shuru inta tunani ɗaya na ina ɗanne-ɗanne wayana.

Yadda na ke kiyaye kalman sirri, ya danganta da wani irin kalman sirri ne. Amma ina da, ina da kalman sirri na, nawa wani musamman wanda na ƙirƙira, wanda ni kaɗai ne kawai na san wannan, wannan kalman sirrin bana kuma bari kowa ya sani. To nakan rubuta shi wani lokaci a cikin akwai wani littafina da nake rubutawa a cikin ajiye na ɓoye. Wani lokaci kuma wasu nakan ɓoye su ne a cikin wayana.

Eh to gaskiya na fi son AC amma dai da fanka nake amfani. Amma dai AC yafi fanka, that means na fi son AC ke nama kuma da fanka nake amfani gaskiya. Yanda dai abun take kenan. Amma dai ina son AC sosai. In aka tambaye ni wanne na fi so to na fi son AC. Yanzu in da za'a bani kyauta da a yi, na fi so a bani AC.

To, ina amfani da tsintsiya na laushi na share ɗaki, wanda shi ake share cikin ɗaki, wanda kuma ake haraba cikin waje. Shine tsintsiyan kwakwa wanda ake cire shi daga cikin bishiyan kwara haka. To, waɗannan kalan tsintsiya guda biyun da su nafi amfani koyaushe, kala biyu da na laushi wanda ke share cikin ɗaki da kuma na kwakwa wanda yake share farfajiyan cikin gida.

To gaskiya abincin gargajiya wanda na fi so to na fi son, na fi son abincin gargajiya. Na fi son tuwon gari, miyan kuka na gargajiyan Hausawa kenan. Wannan abincin yana mun kyau amma kuma akwai gwate-gwaten tsaki. Shi ma gaskiya abinci ne mai kyau, mai ƙara lafiya amma dai na fi son tuwo gaskiya, tuwon gari miyan kuka.

Eh to, daftarin kuɗi kamar yanzu wanda ya ɗan yage kenan ko kuma wani abu makamancin haka kuke nufi. Indai haka ne ina duba in kuɗi, kaban kuɗi don duba in gani ko ya yage ko yana biya same shi domin kar in je wani guri a ƙi karɓa. Ina duba kuɗi dai da kyau-kyau idan an ba ni shi nakan duba in gani.

Zuwa gurare da wuri ko daga baya ya ce ya danganta daga gurin da nake zuwa. In guri mai mahimmanci ne dole dan tafiɗi shi in tafi gurin da wuri. Idan kuma guri ne bawai na wani damuwa ko wani dole dole sai kaje akan lokaci ko na makamaci haka ba na kan je ne a lokacin da na ga dama gaskiya.

To gaskiya abincin da suke sa na ji daɗi suna da yawa gaskiya. Akwai abinci masu yawa da daɗi wanda nake so amma duk abinci dai ya zamo cewa da nama, nama ba, baran naman kaza to ina son shinkafa gaskiya ya zamo da nama sosai ko kifi. Kalar abincin da suke sa in ji daɗi kenan ko jalof rice haka jalof yana min daɗi shi ma sosai.

Eh nakan iya bada barkwanci sosai sosai. Barama idan naga mutum yana ɗan ƙunci, haka ran shi a ɓace to nakan so in yi abun barkwanci domin in sanya shi farin ciki in ga yayi dariya. Dan ba zan so in zauna da mutum in ga yana ƙunci, ran shi a ɓace sosai sosai. Gaskiya bana jin daɗin haka. Na fi so na iya bin barkwanci, ina iya yi sosai.

Eh nakan sha ruwa sosai amma gaskiya ban cika shan ruwa mai sanyi ba. Na fi so in sha ruwa normal yanda yake dai ba mai sanyi can can ba. Gaskiya bana san shan ruwa mai sanyi don ban iya sha ba gaskiya. Na fi son in sha ruwa normal, normal shi ba mai zafi ba kuma ba mai sanyi ba amma bana shan ruwan sanyi gaskiya.

To, lokacin danake zuwa kasuwa ya danganta inje, zanje kasuwa shagone ko kuma zan je kasuwa siyo wani abu ne. T lokacin dai danake zuwa shago dai shine da safe kullum da safe karfe takwas zuwa karfe shida haka muke tashi. In kuma wani damuwa ne daban kuma in ba in shago kaman ina gida danje sayen wani abu, nima nawa na karan kaina. Toya danganta da lokacin danake buƙata inje.

To gidan abinci dayi wanda na fi so. Na fi son, mm-mm, gida wanda yake da tsafta haka. Restaurant mai kyau haka wanda kuma abincin su yana da kyau kuma bayi da tsada sosai. Shine wanda na fi so kuma na fi zuwa. Shine gidan abincin da na fi so. Na fi son irin waɗannan gidajen abinci sosai. Dakda dai ba wani, ban cika zuwa gidan abinci sosai ba. Na fi son cin abinci a gida. Ya fi min.

To wacce hannu nake amfani da ita, ina amfani da hannun dama ne gaskiya. Ni ba dame ne, komina da dama nake. In kafa nema, in ƙwallo nake idan buga to da dama zan buga. To da hannu ma da hannu nake. Da hannun dama nake rubutu, da hannun dama nake komi da komina. Ƙarfi na yafi ƙarfi ta hannun dama. Na fi ƙarfi ta hannun dama sosai gaskiya.

Kana shan madara? Ha! Akwai wanda baya shan madara ne a duniyan nan? To akwai amma basu da yawa. Amma dai ina shan madara sosai gaskiya ina shan madara. Ina shan madara sosai sosai na ruwa da na gari. Ina shan madara gaskiya sosai sosai.

To irin kayan ɗaki da na fi so ya danganta da yanayin ɗakin ne. Amma ina son kayan ɗaki dai su zo dai da kala, ko wanne ya zamo kala ɗaya. Ina so, ina son in ga kujeru an sa su a gefen su. In ga kayan dining table na cin abinci shima a gefen shi. In ga an sa kafet. To ina son irin ɗaki da ya zamo gaskiya kayan ɗakin su zamo suna nan kala ɗaya kuma masu kyau sosai sosai.

Eh ina tafiya da sauri gaskiya. Ni sau tafiya na ma kusan da sauri ne gaskiya. Ban cika tafiya, ban iya wani lokaci tafiya a hankali ba. Na fi iya tafiya da sauri. Dan tun da yarinta na hakan tashi a sauri kawai tafiya. To ina tafiya da sauri sosai sosai gaskiya. Don ba kowa bane yake iya tafiya da ni wani lokacin. Ina yin sauri sosai.

Lokacin da nake kwana kullum nake bacci kenan. Na fi ina yin bacci dai daga time inda aka ce lokaci kaman karfe goma haka sai yayi sama. Inba dai akwai wani abun da nake yi mai mahimmanci wanda zai sa ba zan yi bacci ba. Amma na kan yi bacci daga misalin karfe goma ne gaskiya time inda nake kwana kenan.

Me kake ji ranar biyan albashi? Gaskiya, ranar da da'a biya albashi ina jin daɗi sosai. In kuɗin nan ya zo nakan ji daɗi sosai a raina. Nakan fara kuma tunanin cewa me dame ya kamata in yi domin in yi lissafin me da me don kashe. Amma ina jin daɗi sosai. Ina jin daɗi ranar biyan albashi sosai.

Eh to gaskiya yanda nake koyan sabon fasaha, nakan tsaya ne na kalli bidiyo wanda aka tura ko in hau YouTube inyi search domin in nema yanda ake yin abun kuma nakan tsaya in nutsu in kalla, in kalla daki daki yanda ake yin wannan abu. A haka ne nake in koyi sabon fasaha idan ya fito nakan je YouTube sai in duba, in kalla, in gani, a nitse.

Wasa wanda na fi so da irin wasan da na fi so, na fi son wasa na ƙwallon ƙafa gaskiya. Ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so koyaushe. Shine yake burge ni, nake jin daɗi gaskiya yake sani nishaɗi. Baramma idan, idan, idan, idan tim ɗin da nake so suna winning suna cin match dinsu, yakan sa ni daɗi gaskiya sosai. Na fi son ƙwallon ƙafa.

Kana, kana amfani da mataimakin murya? To mataimakin murya kaman wanda ina magana shi ma ya ringa faɗa wa mutane ke nan ko kuma yana fassara masu. To gaskiya bana amfani da shi, ni nakan iya magana da ƙarfi kowa ya ji nakan yi nawa ni daya na gaskiya. Amma bana amfani da mataimakin murya ko kuma loudspe-- uh, speaker kenan, microphone kenan kuke magana ba, bana amfani da shi.

Eh to, yanda nake kula da gashi, ina kula da shi ta hanyar wanke shi, da kuma gyara shi, duk lokacin da ya dace, da amfani da mai domin shafa masa domin bushewa. Kuma na tace shi kullum, wanke shi, shafa masa mai. Yanda nake kula da gashi ke nan, ni dai.

Eh to ina ajiye kuɗi, yan da dai nake ajiye kuɗi to ina ajiye kuɗi na a banki ne. Wani lokaci kuma nakan ajiye, nakan ajiye su a gida a cikin jaka na sabida, sabida ko ta kwana. Wani lokaci da ka buƙaci kuɗi a, ta kwana haka kana bukatan kai wani uzuri a lokaci guda to kaga kafin kaje banki ka cire ko kaje POS ka sha wala. To wani lokacin nakan ajiye wasu a jaka na sabida ko ta kwana.

Biki, biki dai biki, na son bikin aure. Wannan bikin aure yafi burge ni, ina so shi sosai domin akan hadu da ƴan uwa da abokan arziki, a yi nishaɗi, a ci abinci, a sha, a yi dariya, a sada zumunta. Na fi son bikin aure gaskiya sosai sosai. Bikin aure yana sani farin ciki sosai sosai.

Eh, lokacin indai nayi hamma ina rufe bakina nakan sa hannuna sai in rufe. Domin yanda addinin mu ya koya mana kenan. Idan ka tashi yin hamma ka sa hannu ka rufe, ko iyaye a gida sukan sa yaran su suna hamma suce su rufe bakin su, to nakan rufe bakina lokacin da nake yin hamma.

Eh to gaskiya wasan da na fi son yi, na fi son yin wasan ƙwallon ƙafa ni ma. Shine wasan da na fi son yi domin in motsa jikina, yana sa ni nishaɗi kuma yana sa ni in ji jikina ya mun dai-dai babu wani matsala. In ji daɗi sosai don ina son yin wasan ƙwallon ƙafa kuma ina yi. Nakan yi shi lokaci zuwa lokaci.

To ina, ina yin motsa jiki lokaci zuwa lokaci ne. Amma gaskiya ba wai kullum na ke fita wai ince zanje yau gudu ko in je yin ƙwallo ba. Na fi yin shi ƙarshen mako da wasu lokaci dai idan ina jin banida wani abin da na ke na kan fita. Amma ba kullum na ke zuwa motsa jiki ba gaskiya.

Eh to yanda nake tafiya zuwa wurare ya danganta da yanayin tafiyan ne. Akwai tafiyan da zan yi shi da ƙafa wajen da ba nisa kenan. Akwai tafiyan kuma da in zan je don hau abun hawa ne domin in je sabida nisan wurin. Amma dai na fi yin tafiya da ƙafa sosai sosai. In zuwa wani waje je yi wasu nisa ne kuma dole abun hawa ne nake amfani da shi domin in.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa sosai sosai. Don akwai kwastomomi masu zuwa da yawa, kullum sukan zo su sayi abubuwa, abubuwa na. Kuma ina jin daɗi sosai sosai. Ina yin ciniki sosai, ina samun riba, samu na kashewa kuma samu na riƙe kaina. Ina ciniki sosai a kasuwa.

To, yanda nake tabbatar da ingancin aiki ya danganta da yanayin aikin ne. Akwai aikin da kana ganin shi ko a ido ne ka san cewa eh wannan yayi kyau, yayi daidai. Wannin kuma kana kallo ma ka san bai yi ba. Wani aikin kuma in taɓa shi ne, zaka taɓa shi da hannu ka ji ya yake. To ya danganta da yanayin aikin da za ka gane ingancin shi. Ko wani aiki da yanayin yanda ake bi a gane yayi inganci ko bai yi ba.

Sau nawa kake kallon madubi? To kallon madubi ya danganta da yanayin mutum ne. Kamanni nakan kalli madubi baya fin so biyu a rana zuwa so ɗaya wani lokaci. Idan nayi wanka na fito to idan zan tace kaina nakan je in kalli madubi. To iya lokacin dai da nake kalla to ina kallon madubi dai so biyu ne a rana.

Eh, kana ajiye kwafin bayanan ku. Eh wani ya danganta da yanayin bayanan. Akwai bayanan masu muhimmanci wanda akan ajiye kwafin su. Wasun akan ajiye su a fefa wasun kuma akan ajiye su a cikin hard copy kenan a cikin waya ko a cikin kwamfiyuta. To ina yanayin da nake ajiye kwafin kenan.

To abun da nake yi da yamma kafin na kwana, kafin nayi bacci kenan, nakan yi farko dai nakan tabbatar da cewa na ci abinci. To na sa kayan baccina, na gyara kuma gurin da zan kwanta. To abubuwan da nakeyi kenan sai nayi addu'a na kwanta. Abun da na fi yi kenan so sai wani in lokacin akwai karatu ne da zanyi sai in yi. Amma catin ne, to abubuwan da nake yi dai in yi kenan kafin in yi bacci.

Ina ƙetare, kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. To ƙetare ƙafafu ya danganta da yanayin zaman da kake yi ne. Akwai zaman da za ka yi kaman guri, da in gurin ku ne, nada za ka ƙetare ƙafafu. In kuma ba kwanta kaje, to gaskiya ba a ƙetare ƙafa. Amma dai ina ƙetarewa lokaci, lokaci.

To, yanda kake inganta aikin? Yanda nake inganta aiki, ya danganta da yanayin aikin, ko aikin da nuna zaka tsara shi kafin ka fara yi, ka bi shi daki daki, dalla dalla, domin samun cimaman fa'ida kuma gamawa da wuri. To, kowane aiki dai yanayin da ake, amma ina tsara shine a tsari in bi shi daki daki, daya bayan daya, domin ingana na gama shi kuma ba tare da ɓata lokaci ba.

Kudin wutan lantarki ya danganta da yanayin shan wutan da mutum yake yi ne a cikin layin da yake. Amma dai daga yakan fara ne lokaci nera dubu biyar zaka biya du ko wani wata. Akwai wuraren da kuma idan gidan girman shi babba ne, dole zaka biya kuɗin da ya haura haka. Amma dai yawanci dubu biyar ne a ƙaramin gida kuɗin layin.

Kana cije farce? Eh wani lokaci ina yaranta nakan cije farce amma gaskiya yanzu da na girma bana cije farce na da haƙorina. Amma da a yaranta, a yaranta na nakan cije farce amma yanzu gaskiya da na girma bana cije farce sosai domin kamar ƙazanta ne kana cin dattinai.

Eh, to. Wayanda nake bada ra'ayi aiki ya danganta da yanayin aiki. Amma dai kowane aiki idan zaka bada ra'ayi, za ka bada kyakkyawar ra'ayi ne kuma abun da ka san cewa kowa zai gamsu dashi ba tare da an samu matsala ba. To, yanda dai muke bada ra'ayi nakan yi tunani sosai kafin in bada ra'ayin. Abunda nake tabbatar da cewa ba za a samu matsala a hanya ba to abunda kuma su ma'aikatan karankansu za su gamsu dashi su ji daɗi. To, yanda nake bada ra'ayina ke nan gaskiya kuma nakan nemi shawari inji daga bakinsu sosai.